Kana iya rera waƙa? Ina iya rera waƙa, saboda waƙa tana sani nishaɗi. Ina rera waƙa sosai ko in rera ne yanzu. Ahlul baitin rasulu ku na ke yi wa waƙa ta. Ahlul baiti na so ku, na so ka gan naku.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki babu adadi, indai ina wajen aiki. Ako da wani lokaci idan na ji notification ya shigo cikin system dina, ina tsayawa in duba saƙonni saboda suna da muhimmanci a gareni.

Kana jure borkono mai yaji? Eh, ina jure borkono mai yaji wata rana. Ba don ina so ba amma, amma indai na ji yaji ya yi yawa, abu yana wahalar da ni sosai. Wanda hakan ya kan tayar mini da olsa na wata rana. Shi ya sa yajin kwata-kwata bai dame ni ba. Amma ina iya jure borkono mai yaji sosai.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Irin kayan ɗakin da na fi so sune irin kujeru, TV stand, TV, uh, candalia, kafet. Ɗaki yayi kyau da haka yana burge ni sosai.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh ina tara tsabar kuɗi, saboda inda muke network ba shi da ƙarfi sosai. Wasu kuma idan kaje sayan abu a wajen su, ba sa karɓan ATM ko transfer, sai dai ka basu tsabar kuɗi. Shi ya sa muke tara tsabar kuɗi domin sayayyar mu na yau da kullum.

Kuna jin kukan zakara da safe? Eh, muna jin kukan zakara da safe saboda muna yin kiwon zakara a gidajenmu. Hakan yasa muke jin kukan zakara da safe. Wanda idan mun ji kukan zakara da safe, mukan gane gari ya waye. Saboda shi idan gari ya waye, zakara yana yin ƙara.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh, ina son ba da kyautan kuɗi, mota, mashin, keke. Ina son raba abinci, kayan masarufi da dai sauransu. Abin yana burge ni sosai.